Ina haɗuwa da abokan ciniki cikin mutunci da mutuntawa, da tsari da lissafi.

Ah na fi kuzari da safe, so da safe na tashi da wata gajiya da nake da ita na wasake da ita. Kuma na tashi da safe zan yi wanka, zan motsa jiki, zan yi breakfast. Gaskiya ne na fi tashi da kuzari da ƙarfin jikina da safe. Karaji na nake kamar sabo a wannan lokaci.

Mm mm gaskiya ba kullum na ke saka bel ba. Wani lokacin na kan sa wando mai tazuge, wani lokacin nakan sa wando mai roba, wani lokacin nakan sa wando mai bel. Amma ma gaskiya na fi sa wando mai tazuge. Wando mai tazuge na fi amfani da shi, wando mai roba ina ɗan amfani da shi, wando mai bel ma ina ɗan amfani da shi. Saboda wani lokacin za ka gaji da sa tazuge, ka ji yana ɗan damunka yana matseka. Wani lokacin za ka gaji da sa bel, ka ji ta takureka, ta ɗan ma nauyi. Wani lokacin za ka gaji da sa roba, ka ji ta bata da nauyi. Shi yasa na kan ɗan chanchanza wa duk lokacin da naga dama.

Kai kayan ciye-ciyen da nafi so suna dayawa. Na farko ina son tuffa saboda tana ƙara lafiya, tana ƙara jini kuma tana da mahimmanci a jikin ɗan adam. Na biyu ina son lettuce, ina son salata, tumaturi da albasa da cucumber da bama saboda shi ma yana ƙara lafiyar jiki yana ƙara jini. Sannan ina son alayyahu shi ma yakan ƙara jini. Sannan ina son lemu mara gas. Ina son soyayyen nama ko kuma gasasshen nama. Ina son waɗannan guda biyun. Sa'ilin nan ina son shan mangoro, ina son cin aya, ina son cin goruba, ina son cin naman kai, naman ganda, ina son cin kayan ciki. Da sauransu dai. Gaskiya akwai abubuwa dayawa wanda nake buƙatar ci. Nakan son cin su. Kun mafi yawanci abubuwa ne masu amfani, masu gina ɗan adam masu amfani a jikin ɗan adam. Shi ya sama nake son su, nake son amfani da su.

Ina goge haƙora sau uku da safe da rana da dare. Saboda shi goge haƙora yakan ƙare haƙoran dakuma baki daga cututtuka daga warin baki. Yakan ƙara wa haƙora lafiya. Shi yasa nake goge haƙora na sau uku a rana. Eh sau uku nake goge haƙora. In goge shi, in goge shi, in goge shi da safe. Sannan idan na yi bacci na farka da rana ko kuwa idan na ci abinci, ina faƙata, zan ƙara wanke shi da rana. Sa'ilinnan idan dare yayi idan zan kwanta, nakan goge bakina in tsautace shi. Idan zan kwanta bacci, shi ma da na kan yi wannan a wannan lokacin. Sau uku dai ina goge baki.

Tabbas. Muna da nasarar kuɗi da yawa a wurin aikinmu. Sadaturin aiki shine cigaban abokan kasuwancinmu da abokan huddan mu da cigaban kamfaninmu da bunkasuwa da girma na aikatau tabbas, cigaba wurin aiki mu muna jin daɗinsa sosai sosai. Kuma yana ɗaya daga cikin nasarorinmu, mutane su so mu, su gudanace mu, su zo inda muke mu mutunta su, su karamta mu, su so abin da muke yi a wurin wannan masana'antar mu. Tabbas muna jin daɗin haka duk lokacin da wani masoyi ko kuma wani mai son harkar business ɗin da muke yi idan ya zo wurinmu muna jin daɗi. Muna nishaɗantuwa sosai sosai. Makanso shi ma mu sa shi farin ciki da nishaɗi domin in ya tafi ya gayyato wani. Domin idan ya tafi ya dinga tunanin idan na koma gobe zan samu farin ciki da nishaɗi wanda ya fi wanda na bari a lokacin da na zo. Tabbas wannan shine babban nasara da muke samu a wurin aikinmu idan muka yi haka to muna jin daɗi sosai sosai.

Gaskiya, ba kullum na ke kunna Bluetooth ba. Sai lokacin da zan tura abu mai mahimmanci ko kuma za a tura min abu mai mahimmanci ko kuma zan connecting akan kwamfuta ko a kan MP. Wannan lokacin nakan kunna Bluetooth. Dai ba wannan damuwanci ta taso ba. Gaskiya na kan yi kwana biyu ma ko uku ban kunna Bluetooth dina ba. Gaskiya, sai dai zan yi amfani da shi a wajen yin connecting ko wurin ansassa ko, ko wajen tura taɓo. Wannan ne da ke kunna shi.

Tabbas, yanzu ma haka ina kusa da taga. Ina son zama kusa da taga domin samun iska. Amma idan iska tana shigowa tana fita ko bacci za ka yi, ka fi jin daɗin bacci. Kuma ita iska tana ƙara lafiya kuma raha mace. Kamar yadda idan ta yi yawa takan haifar da rashin lafiya kamar irin su mura ko ciwon kai haka. Duk da haka zalika iska kaɗan kaɗan takan sa mutum yaji daɗin zama a inda yake. Amma bacci za ka yi takan sa ka ji daɗin bacci kai bacci mai daɗi, ga kuma hutawa sosai sosai. Gaskiya ne ina zama kusa da taga ko yaushe musamman a lokacin zafi amma ba a lokacin sanyi ba.